Na kasance ina cin salat, sabida salat yana kara mun nau'ukan bitamin a cikin abinci. Shi salat ya kasance yana kara lafiya. Ganye ne wanda yake da inganta lafiyan jiki. Zaka ga mafi yawa wasu sun ce, za ka ga suna cewa ganye mai zaiyi a jikin mutum. To, ganye kala-kala ne, kaman irin salat in ka same shi ka sa a abinci yana kara ma abinci daraja yana kuma kara ma abinci daɗi da lafiya a jikin mutum. Salat ya kasance tun a zamanin kakanninmu suna amfani da shi sabida inganta lafiyarsu. Salat ya kasance in dai kana cin shi a abinci, za ka ji daɗi sosai kuma za ka ji kana son cin shi ko a wane lokaci. In ka saba cin salat a abinci, a lokutan da ba ka samu ka ci salat a abinci ba, za ka ji abincin nan tamkar kaman ba ka ci ba. Sabida salat ya kasance abinci ne mai nau'i, mai kyau. Shi ya sa nake cin salat sosai a abinci sabida ya kasance yana gina min jiki kuma yana ƙara min lafiya. A duk lokacin da na samu salat aka yanka min shi a saman abinci ko shinkafa ko taliya, nakan ci abincin nan cikin jin daɗi. Shi ya sa nake matukar son salat a abinci sabida ya kasance abune wanda yake kara lafiya a jiki. Shi ya sa ko da yaushe nake amfani da shi wurin cin abinci. Ya kasance salat duk wasu masu kuɗi suna amfani da shi a abincin su. Ba za ka ce wai don abincin su ya ƙara auki ba, a'a. Suna cin shi a abinci ne sabida abinci ya ƙara musu lafiya. Mu kuma talakawa muna amfani da shi don ya ƙara mana mu ma lafiya sosai. Salat ya kasance ba masu kuɗi ne kawai suke amfani da shi ba, har da mu talakawa muna amfani da shi ta hanyar girki. Salat ya kasance abu ne wanda yake da matuƙar amfani a jikin mutum. Salat ya kasance yana da tasiri sosai a jikin mutum ta hanyar ƙara mai lafiya. Yana kara ma ƙoda lafiya da hunhu da sauransu da hanta. Yana wanke su ya ƙara musu lafiya. Shi ya sa nake yawan cin salat a kowane lokaci. Salat ya kasance ko ba'a abinci ba, nakan haɗa shi na haɗa shi da ƙuli da kayan miya na ci sabida ya kasance yana da nau'i, daɗi da kuma kara lafiya. Shi ya sa koyaushe nake amfani da shi sabida muhimmancin shi a jikin mutum. A jikina ya kasance yana da amfani sosai. Shi ya sa nake yawan cin salat kuma yana ƙara ma girki daɗi. Bayan ƙara ma girki daɗi kuma yana ƙara lafiya. Yana ƙara ma mutum lafiyan jiki da kuma lafiyar fata. Salat ya kasance wani nau'i ne wanda har masu ƙiba, wanda ƙiba ya yi musu yawa sukan yi amfani da shi wurin saukar musu, saukar musu daga ƙiba sabida kasancewa ya kasance abu ne wanda yake da daɗi kuma yake da ƙara lafiya. Shi ya sa nake amfani da shi a kowane lokaci. Na kasance ina amfani da salat ne sabida gyaran rayuwa na, ma'ana gyara lafiya na don amfani na lafiya. Kuma in ba lafiya mutum bai da amfani. Shi ya sa nake amfani da salat ga daɗi ga kara lafiya. Na kasance ina amfani da shi a koyaushe musamman ma a lokutan da suke da amfani. Salat ya kasance wani abu ne wanda ake amfani da shi tun a zamanin baya. Shi ya sa ni ma nake yin amfani da shi a kowane lokaci. Na kasance ina sawa a girki sabida ɗanɗanon shi. Ya kasance abu ne wanda yake ƙara lafiya ga rayuwar mutane. Shi ya sa za ka ga har masu kuɗi suna amfani da salat don samun nagartaccen lafiya. Shi ya sa nake amfani da salat don samu.

Ranan albashi na kasance ina jin daɗi sosai, saboda a ranan ne nakan biya dukkan wasu alƙawura da na yi na kuɗaɗe. Ranar albashi ya kasance min rana ne na jin daɗi da walwala. Har tsalle-tsalle nake yi, saboda in aka yi mun albashi, nakan je na aje kayan abinci, na je na yi siyayya. Duk wani abu da ban siya ba, na biya bashinkan da naci a gurin aiki. Ranar albashi ya kasance rana ce wanda duk wani ma'aikaci bai mantawa da ita. Saboda a ranar albashi ne yakan iya samun natsuwa da kwanciyar hankali wurin biyan al'umma haƙƙinsu. Shi aikin albashi ya kasance aiki ne wanda sai kai ta ta yi har a zo a sallame ka. Kafin ranar da za a sallame ka, in sana'anka ɗaya ne, yakan kasance kaɗan ji ta gayyara. Ma'ana, kaɗan wuya kafin sallama. A lokacin da aka sallame ka, zaka iya zuwa ka sayi kayayyakin da ka san zaka nema kafin wani albashin ya zo. Albashi ya kasance akan yi shi sau ɗaya ne a wata. Duk wata akan yi shi sau ɗaya ne. To wannan sau ɗayan da ake yi, shi ne yake bawa mutum daman ya je duk wani abu da ya san zai bukata a wannan watan, ya siya ya ajiye. In aka samu matsala abubuwan da ya siya ya ajiye ko wani hidima ya ɓullo mai, to ba a fasa hidiman zai yi ba, sai dai zai ɗiba abin da ya ajiye ragowar albashin, ya yi amfani da shi. In hidiman da zai ya fi na ragowar albashin, zai je ya ara ko ya ci bashi. Da ya ci bashi, da zaran anyi albashi zai biya. Wannan biyan da zai yi zai kasance zai rage wani hidimomin shi na watan gaba. Kun ji shi yadda aikin albashi yake. Aikin albashi ya kasance aiki ne wanda ake yin shi sabida ya fi a zauna haka nan. Amma ba aikin da yafi daɗi irin aikin da za ka je ka yi ka samu ka dawo. Amma aikin da ake yin albashi ya kasance wani zubin abin da ake karɓe bai isa, abin da ake karɓe na albashi bai isa yi hidima. Shi ya sa aikin albashi za ka ga da yawa masu yin sukan haɗa da wani aikin. Sabida ya kasance aiki ne wanda ake ansan albashi a lokuta-lokuta ba ko da yaushe ba. Shi ya sa naza mutane da yawa suka zaɓi aikin albashi amma sukan haɗa da wata sana'a wanda takan kawo musu kuɗaɗe bayan sun tashi gurin aikin albashi da ake yi. Shi ne zai taimaka musu a sabgojin su na rayuwa. Aikin albashi yana da daɗi kuma yana da rashin daɗi. Musamman a lokacin da ka so yi hidima da kuɗaɗe, ba za ka iya a ba ka ba sai lokacin albashi ya yi. Shi ne matsalar aikin albashi. Amma kuma daɗin shi a lokacin da ka kwasa za ka ji daɗi. Sabida duk mutanen da nake mu'amala da su, za ka ga wasu da yawansu aikin albashi suke yi. Kuma sukan ansa kuɗin nan na aikin albashi, da zaran sun cinye kuɗin nan, sukan zo wani zubin masu nema ko da za su sami aro a gurina. Ni kuma na kasance ina tattala nawa kuɗin sabida ba aikin albashi nake ba amma ya kamata na tattala sabida ni ma hidima yana zuwa mun. Kun ji banbancin me aikin da zai fita ya samu da wanda kuma zai fita amma ya samun ba za a bashi ba har sai anyi albashi. Shi ya sa da anyi aikin albashi, kowa yake jin daɗi ka ga har da tsalle. Duk wanda ya ji bai ji ba albashi ba, za ka ga hankalin shi yai matuƙan tashi. Yana fargaba, yana jin me ya faru. Amma da zaran ya ga albashi, za ka ga har dariyan shi ma canjawa take yi. Shiyasa za ka ga mafi yawan mutane suna aikin albashi kuma suna haɗawa da wani aikin nasu. Sabida aikin albashi.

Na fi son askirim mai ruwan fari sabida askirim mai ruwan fari yana da daɗi sosai, musamman ma in yana kaman kankara. Za ka ji da ka sha yana neman ya maka yawa sanyin shi. Askirim ya kasance abu ne wanda yake sanyaya.

Na fi son kallon fim ɗin Hausa fim, sabida Hausa fim shine yare na. Shi ya sa na fi kallon Hausa fim, sabida na fi fahimtan abin da suke faɗi. Duk da ina kallon wasu fina-finan amma na fi son kallon Hausa fim. Sabida Hausa fim ya kasance fim ne wanda aka yi shi kaka ne da iyaye har yanzu gashi ake yi. Kuma ko wani lokaci akwai yanayin zamanin shi. Haka ga zamanin baya daban, yanayin fim ɗin baya da na yanzu ba za ka haɗa shi ba. Sabida a baya haka ga ana fim ɗin ne sosai kuma ana yin shi a kan tsari to yanzu kuma fina-finan dai gadai sunan sai a hanka.

Ina son zama a kujera, sabida in tabarma ne, kwanciya zan yi. Amma kujera ya kasance, shine zan zauna a kai nayi sabgogi na da sana'o'ina. Sabida, shi kujera bambancin shi da tabarma akwai bambanci mai yawa. Shi kuma kujera, bambancin shi da tabarma akwai kujera mai yawa. Shi kuma, tabarma bambancin shi da kujera, akwai ayuka mai yawa wanda za'a iya.